To kuɗin wutar lantarki ya danganta da yanayin yadda ka sha, yadda ka sha haka za ka biya. Misali wasu kamfanunuwan su kan sha wuta ta kimanin kamar, eh dubu goma, ashirin, talatin, arba'in, hamsin, ɗari biyar, miliyan ɗaya, dubu, miliyan har ta miliyan goma za ka samu wani kamfanin ya sha wuta. To ya danganta da irin abubuwan da kake amfani da su a masana'antar ka ko kuma a cikin gidanka. Ta nan ne za'a gane cewa ga adadin wutar da ka sha.

Sosai makuwa tun da ni duk inda na shiga ai dole da zan rabi gurin, ina rabewa sosai da sosai ɗari bisa ɗari kuma nakan iya gane inda na shiga a cikin yanar gizo. Domin duk inda ka shiga saida saninka zaka shiga inma babu saninka ka shiga akwai yadda zakayi ka karanta sai ka gane cewa ga ainihin inda kake. Wannan shine gaskiyar magana. Ni dai ban ce akwai wanda yake shiga cikin yanar gizo bai san inda yake ba sai dai inda ma bashi da ilimi ko kaɗan kawai a jahilce yake yin harkatashi a jahilce yake shigan shi yanar gizon kuma yanar gizo ada tana da buƙatar duk wanda zai shige ta, ya shige ta da natsuwa, ya san me ya shiga kuma ya san me zai yi a cikinta. Wannan shi ne.

To a zahirin gaskiya ni dai ba na yi domin biki na zagaya, ranar zagayowa haihuwa biki ne wanda Yahudawa suke yi kuma addininmu, addinin Musulunci ya yi mana hayi da ko ne, ya yi hani da koyi da Yahudawa domin koyi da Yahudawa ba abu ne mai kyau ba a addininmu tun can baya baya. Addininmu ya yi mana nuni da cewa kwata-kwata muguji, koyi da Yahudawa babu kyau ba, abu ne mai kyau ba, abu ne wanda bai kamata ba. Saboda haka mu kan yi ƙoƙari mu dakile zuciyarmu daga koyi da Yahudawa ko da abin muna son sha'irai mu kan yi haƙuri da shi domin addininmu baya so. Kuma duk abin da addininmu baya so mu kan yi ƙoƙari mu yi masa biyayya domin mu tsira zuwa ga Allah lafiya da kuma manzansa. Mu isa da.

Tabb! Na fi son zama a, a, a birni. Domin ai shi ƙauye an ce ƙauye garin su kare. Karen ma ya ce ba garinmu bane kai ni aka yi in ji 'yan magana. To saboda haka ka ga waye zai so ya zauna a, a ƙauye? Ai babu wanda zai so ya zauna a ƙauye sai wanda Allah ya jarabta da zamansa a ƙauye. Wannan shine a takaice. Bana zama a, bana son zama a ƙauye ko kaɗan kuma bana da burin zama a shi ainihin ƙauyen. Saboda ƙauye guri ne wanda za ka ga babu kaba-baba na more rayuwa kamar, um, wadatacciyar wutar lantarki, wadataccen wuta ko kuma wadatacciyar hanya da sauran abubuwan da suka shafi shi haka. Duk abubuwan more rayuwa za ka samu babu su a ƙauye, dole sai ka zo birni. To wannan dalilai suka sa bana son ƙauye sai dai birni.

Tabbas ina yin bacci da rana. Don yanzu ma haka baccin nake ji za ku ji murya ta ƙasa ƙasa. Ina yin bacci da rana domin baccin rana yana sa zuciya ta ta natsu, inji ni lafiya, ƙalau ƙwaƙwalwa ta, ta washe da sauran abubuwa makamantan haka. Wannan dalili yasa nake son bacci da rana sosai da sosai saboda hutu da kuma ainihin jin daɗi da kuma kwanciyar hankali da kuma samun lafiya ta natsuwa ta ƙwaƙwalwa kuma Alhamdulillahi yana samu.

Nakan yi waƙa cikin zuciyata musamman lokacin da nake nishaɗi. Ina yin waƙa a cikin zuciyata sosai da sosai kuma ina jin daɗin hakan domin abu ne wanda yake yi min daɗi yake burge ni. Waƙa a cikin zuciya nakan zaɓi waƙoƙin da suka burge ni kuma nakan tunawa da wani abu yayin da nake waƙa a cikin zuciya. Misali, akwai waƙoƙin da muke yi a makaranta. To duk lokacin da na ji ina son waƙar, nakan yi ta a cikin zuciyata kuma tana burge ni sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Waƙa a cikin zuciya abu ne wanda yake da muhimmanci. Ko dai ba za kai waƙa ba ma ka riƙa karatu a cikin zuciyar ka domin samun natsuwa. Yayin da ka shiga wani yanayi idan kana rera waƙa ko karatu a zuciyarka, za ka samu wata natsuwa ta musamman ta zo maka.

Shi rubuta rahoto ai sai ɗan jarida. Ni ko ba ɗan jarida bane ba saboda haka bana rubuta rahoto, sai dai in yi bayani. Bayani kuma ba'a kan wani abu daban ba sai dai a kan abun da ya shafe ne. Abin da ake nufi da rahoto a Hausa wani bayani ne wanda zaka tattaro abin da ya shafi mutane, mabambanta ba mutum ɗaya ba ba biyu ba. Zaka tattaro shi domin ka wallafa wa jama'a shi su ji su san abin da, ah, yake faruwa a cikinsu da kuma kawunansu. Wannan shi ne ainihi a taƙaice shine rahoto a cikin Hausa. To kuma mafi akasarin rahoto, akan same shi ne daga gurin ƴan jarida. Su ne suke samo labarai sai su wallafa wa mutane rahoto domin gamsuwa, da su da kuma abun da suka kawo. Wannan shi ne, amma ni ba ɗan jarida bane ba. Me yakai ni wallafa rahoto? Bana wallafa rahoto, bana yi.